Eh ina amfani da kunnen waya abubuwa da ya kamata in yi amfani da su, saboda kunnen waya suna da hannu yayi mutum yayi abun da yake so a lokacin da yake so.

Eh ina kunna sabon battery saboda inyi amfanin da su wanda ya kamata kuma ji burina saboda haka ina amfani da tsohon battery.

A'a bana cije farce ta saboda farce abune wanda baida kyau a sa abaki amma wani biyu inda ya daina kwanan buɗe na ciyi da shi kuma yana wani waje da ya kamata a ciyi bandi farce dole suna cika deban ki.

Eh a a ban iya yin iwo ba saboda haka bani yin shi akwai masu yi wanda suka iya ta, sosai su suke yi. Amma ni da nike ban iya ba bana yin iwo gaskiya.

So biyu ke guga aku ita sobo de likitan ci sun bade we sun bade ceweye na likiwa dinga guge hokori so biyu a rana en guga de safe kafin a ci abinci da daddare ma an gama ci abinci sa ya guga sobo de a samun cikaken lafiya sobo de a ka ni ma so biyu mi ke guge haƙori ta kullum.

A gaske banya ya tsuki ba, banya ya tsuki mota ba, amma ya kamata ce nya ina dango ke gini da rana sama waje se kuwa inda aka tsuke mota amma yanzu banya ya ba.

Gaskiya ina wanke kayana, a kowanne asabar nake wanke kayana saboda ranar nan, bana son zuwa izuwa ko ina rana hutuce bama zawa aiki. Ranar nake wanke kaya na.

Ah gaskiya ban cika bada shawara ake sai dai in an ce in bada shawara, in dai an geta ni wain zuwa bada shawara sai in bada shawara. Amma in bara in ba haka ba akansi in bada shawara ah, in bada shawara akansi sai dai an ce in bada.

A a bamu masu sa yunifom a gun aiki, sai dai kaya da muke sawa, kaya ne wanda dai ake danganta wanda dai n'kasa mutane za su kian kama kai mutum ya kira yake. A mana babu dai yunifom wajen aikin gaskiya.

Eh ina ajiye hotunan wayana a wajen folder ne. Ko wane da wannan na shi folder nashi kuma ina ajiyeta ne kuma in sa code a wajen kamar password haka. Ba kowa ne zai iya shiga in da nake sa na hotuna a wayanaba.

Muna tafiya zuwa wurare cikin motane wani biyu kuma indai ban san mota ba sai inje da babur mashin. Da mashin nake zuwa ko kuma da mota haka nake zuwa. Kuma ina da kuɗi sosai sai inje da jirgin sama. Amma ban taɓa hawa jirgin ƙasa ba gaskiya.

Akwai abinci da dama da suke sa ni jin ɗaɗi. Amma abubuwa da suke sa ni jin ɗaɗi cikin abinci sune; na samo kamar naman kaji. Inna ji naman kaji na kan jin ɗaɗi, kuma in ci shi da kaman lemu masu kyau shi na kan jin daɗi.

Eh ina biyan kuɗin ta waya, indai ta waya ne na yi kaman kasuwanci da mutum. Na kasance ta waya dole sena biya kuɗi ta waya saboda kasan da ance sai mutum ya biya kafin.

Eh yana yin ɗaki da na fi so ita ce yana yi wanda yake kamar babu wusuwusu, yana da sanyi kuma. Kuma abubuwa na tafiya inda ake so irin yana yin da nake so kenan.

Eh ina bin ƙai-- ƙa, ido jin aiki da yake aikin mu yana kan tsari ne amman dole sai an dukka bin ƙa'idojin shi saboda haka ina bin ƙa'idoji wajen aiki ina bin ƙa'idojin da ya kamata.

Ina taimakawa mutane duk lokacin da nake cikin al'amuran zan iya taimakawa mutane. Duk lokacin da nake lokacin taimako, zan taimakawa mutane da ya kamata. Duk man da na da ƙarfi na yake.

Ina son ziyarta abubuwa kuma wurare masu yawa da dama. Amma wanda nake so na fi in fi ziyar ce ita ce Madina da kuma Makkah inda aka haifi Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.